Kana sanye belt kullum, a'a bana sanye belt kullum. Namim ba koyo shine ke sa wandan da sina sa mai belt fa. Akoy wandan da yake robane, na kanya amba ingeshi lokachi, bayel lokachi.

Wane gudu na fanka ka fi so? Eh, na fi son gudu fanka matsakaici wanda bai yi kaɗan ba bai kuma yi yawa ba. Haka na fi son gudu fanka.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Eh, lokacin da na kamu da mura, na kan yi abun da ya kamats farko shine neman magani. Sannan kuma na kan kiyaye shan ruwa mai sanyi ko wani abu mai sanyi haka. Wannan shine abun da nake yi lokacin da na kamu da mura.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutun? Yaya kake shaƙatawa lokacin hutun? Wani abun wuce gona da iri. Ina shaƙatawa daidai da daidai. Kuma banayin abin da ya fi ƙarfi na.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Na zuwa kasuwa lokacin da buƙatar hakan ya zo, domin yin siyayya ko domin saye dawa. Nakan je kasuwa kuma domin duba wasu abubuwa, sababbi, da suka zo. Na zuwa kasuwa duk lokacin da buƙatar hakan ya zo.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, muna da fanka a rufin ɗaki wanda muke amfani da shi domin samar da iska. Sannan muna da fanka a ƙasa, wanda ita muka yi amfani da ita. Fanka tana da matuƙar amfani na ɗaki musamman lokacin zafi.

Yaya dangantakar ku da maƙwabta ta ke? Gaskiya, dangantakar mu da maƙwabta muna da ƙyakkyawar dangantaka. Muna da fahimta, muna zama lafiya da kowa da kowa. Sanda abun taimako yazo, mukan taimaki junan mu. Muna farin ciki tare. Akasin haka, mu kan zauna mu yi kuka tare, muyi wasanni tare, mu je kasuwanni, mu je unguwanni. Muna abubuwa sosai da maƙwabcen mu. Muna zaman lafiya.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Eh, na kan yi abubuwa da dama don nishaɗi. Ni a kaina na kan ba ma kaina nishaɗi, sannan na kan zauna da abokai mai fira in samu nishaɗi. Sannan na kan yi karance-karance litattafai, sannan na kan saurara ko kallon wasannin barkwanci domin samun nishaɗi. Na kan yi abubuwa da dama domin samun nishaɗi.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To kowane aiki yana da muhimmanci. Kawai tsarin da nake yi shi ne, to aikin da ya fara zuwa gareni ko aikin da nake da shi a hannuna to shi ne mai muhimmanci. Na kan yi ƙoƙari naga cewa na fara yin shi. Shi ne abu mafi muhimmanci.

Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya, na shan shayi. Sannan daga baya kuma sai in nema abinci mai nauyi inci, kaman su shinkafa ko waina ko taliya ko doya ko dankali ko macaroni ko mai mai. Abin da nake ci ke nan da safe.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Domin nayi karatun ta kuma inna amfani da ita sosai. Kussan kullum sai nayi amfani da ita ma. Saboda tana cikin abin da nake amfani da shi wajen aikina da sana'ata.

Kana kunna kyandir a gida? E chu, a lokacin baya na kan yi amfani da kyandir a gida na kunna domin na ga haske. Amma yanzu, yanayin zamani da yazo, ko da babu hasken lantarki akwai abubuwan da ake amfani da su wajen ganin haske. Ba sai lalle an kunna kyandir ba.

Wanne irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya, na roba ko ince mofa wajen share share, gida da ɗaki da kuma wajen aiki. Sanan wani lokaci na kan yi amfani da tsintsiya na kwakwa wa to na gargajiya.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Na kare kaina daga sauro ta amfani da gidan sauro da maganin sauro da kuma iskar fanka. Duk na kan yi amfani da shi wajen kare kaina daga sauro. Domin gudun damuwa da zazzabin cizon sauro. Yana da kyau kowa ma ya dinga yin haka.

Menene kake ji tsoro? Eh to, gaskiya dai yanzu bana ce akwai abin da nake jin tsoro ba. Babu shi. Na san duk abin da yazo gare ni. Haka Allah ya ƙaddara man. Dan haka babu abin da nake jin tsoro gaskiya. Diyadda rayuwa tazo, munyi ƙokari in bi ta. Rayuwar da nake.

Kana taunawa goro, a gaskya ba na cin goro, ni ba na amfani da goro. Domin yan da na keji kamar ana cewa, akwai lokotin a cikin shi, sannan kuma lokotin kamar yana cutarwa. Ba na amfani da goro.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare. Ina kallon taurari. In da suke ma sama ado da kyau. Sannan sukan sani wani tinani tinani haka. Musamman ta fannin halitta. Ina kallon taurari.

Kana shanye ruwa mai sanyi? Eh, nakan sha ruwa mai sanyi amma ba sosai ba. Domin ku je wa kamuwa da mura. Muna shan ruwa, amma ko da ya zaman ne yana da sanyi toh kaɗan ne sanyin nashi. Inda nake zan iya ce wa ba lele ne zai sa mun mura ba.

Kana zuwa gidan fim? Eh, nakan je gidan fim. Wasu lokutan kuma na kan zauna a gida nayi amfani da abinda nake da shi, ko laptop, ko system, ko waya na ko kuma television. Amma na kan je gidan fim lokaci zuwa lokaci.

Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai. Kala daban-daban, na addini, na tarihi, na labarai, na kasuwanci, na ayyuka da sauransu. iNa son karanta littattafai sosai, kuma ina matukar jin da din hakan.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Eh, ina ajiye takardun aiki a wurin da ya kamata, wuri mai mahimmanci, wuri mai tsaro domin tabbatar da cewa ina basu kulawan da ya kamata domin abubuwa ne masu mahimmanci. Yana da kyau kowa ya rinƙa yin hakan ma.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakarmu da abokan aiki tana da kyau sosai. Muna da kyakkyawar fahimta, muna yin aiki tare, muna da fahimtar juna. Sanan muna ba ma junanmu shawarwari da ya kamata. Kuma hakan shine abin da ya kamata ga dukkanin wasu abokan aiki su dinga yi tsakaninsu domin samu kyakkyawar alaƙa da fahimta da kuma ci gaba.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace. Na kanyi tallace-tallace dakaina, sannan abuƙaci ƙarin bayani daga gare ni ko abuƙaci abin da ne talla. Hakan ma na cimma manufar tallace-tallace. Sannan wasu kanyi tallace-tallace, ni ma na bi, na nemi ƙarin bayani ko kuma na siya abin da akayi tallata. Ina cimma amfani da haka sosai kuma haka yana da kyau ga duk wani mai sana'a ko kasuwanci ko aiki ya dinga tallata abin da yake yi.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, ba na rera waƙa lokacin wanka. Domin a gare ni hakan kaman ba daidai ba ne, da kuma addinina bai amince mun da aikata hakan ba. Ba na rera waƙa lokacin wanka.

Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? Eh, muna amfani da kayan aiki da dama. Desk system, desktop, laptop, hitting machine freezer, cup freezer, muna amfani da iron, cutting knife, seletep, ruler, papers, da sauransu dai. Muna amfani da abubuwa da dama wajen ayyukanmu. Mesh da su ink, su magic paper.

Mene ne abin da kake tunawa daga yaro? Na kan tuna abubuwa da dama daga yarinta, abubuwan da suka faffaru da ni, abubuwan da na yi. Mahaifina da baya raye da ɗan uwa na, ina tuna abubuwa da dama da na yi rayuwa da nayi a makaranta da sauransu.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya. Sosai ma, domin lokacin da zan kwanta, na fi son na yi amfani da matashin wuya, na amfani da matashin wuya.

Wani irin kayan ɗaki kafi so? Eh, ina son dukkanin kayan ɗakin da ya zama na cewa mai amfani ne, indai zai yi min amfani a ɗaki na son shi. Banace akwai wani da na zaɓa a wanda nake so ko wanda ba na so. Ina amfani da duk abin da ya kamata.

Me ka yi ke yi don ƙara aiki? Eh na kanyi abubuwa sosai don ƙara aiki. Ni da kai na na kanyi ƙirƙirirwa wasu abubuwa sababbi. Kuma hakan yana da kyau don da yake aiki yana cewa za ka yi ƙirƙirar wasu abubuwan yin aiki da kanka.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula. Inasa hula sosai. Kusan kullum ma ina sa hula. Hakan yana da kyau. Domin kare zafin rana. Sa hula dai yanada kyau. Ina sa hula.

Kana fakicin tufafi? Eh, ina fakicin tufafi. Saboda haka yana da kyau kada a barshi da bai kamata ba a warwatse haka. Yana da kyau a gyara komai inda ya kamata. Ina fakicin tufafi.

Wanne irin burodi ka fi so? Eh, gaskiya na fi so bota bred, ina so san bota bred sosai. Sannan ina son slice bred. Sannan ina son milik bred.

Ya ya ka ke kula da gashin ku? Na kula da gashi na yanda yakamata. Na kula da gashi na da mayuka, ina wanke kai da mayukan shafawa. Ina kula da kaina sosai. Ina kula da gashin kaina sosai yanda yakamata.

Ya ya ka ke jurewa za fi. Eee! Nakan jurewa za fi. A inda ya kasance babu iska, ko kuwa babu fanka. Amma idan akwai fanka, na kan yi amfani da ita, dan gujewa takurar zafi.

Wayarka tana daidaita haske da kanta, eh waya na tana daidaita haske da kanta domin na tsara hakan domin kiyaye wasu abubuwa. Waya na tana tsara haske da kanta.

Yaya ka ke sasanta rikici a aiki? Nakan sasanta rikici a aiki ta wajen gyarawa ko ba da haƙuri ko ba da duk wani taimakon da ya kamata domin a ga cewa an samu sasanci, an samu fahimtar juna.

Ka fi son hawan matakala ko lift? Na kan so hawa matakala idan matakalan ba me yawa bane, amma idan me yawa ne, na fi son hawa lift domin saukakawa kaina.

Kana riƙe lema lokacin ruwa, eh, na kan yi amfani da lema lokacin ruwa domin gujewa jiƙewa.

Wane irin takalma ka fi so? Eh, na fi son takalma, ruffaffun takalma. Sannan ina son waƴanda su ma ba haka suke ba. Domin amfanin kowane, a lokacin da buƙatar akan ta taso. Ina amfani da takalma kala kala, amma dai na fi son ruffaffen takalma.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Ina yin kokari wajen sa mutum ra'ayi game da aikin da ya zo nuna yana so. Na kan yi kokarin tabbatar mai da kyan aikin da yadda ake yin shi.

Yaushe kake farka kullum? Farka ƙarfe shida da rabi zuwa ƙarfe bakwai, domin shiryawa zuwa wajen aiki. Ko sana'a. Sanan na kan farka a lokacin da bai kai hakan ba. Wani lokaci kuma nakan wuce lokaci haka kafin in farka, musamman idan na gaji a wurin aiki.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa a dukkan lokacin da buƙata hakanta zo. Bana da wani lokaci da zan ce gashi ina zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa ne a lokacin da buƙata hakanta zo. Idan ina da wani abu da nake so in je in siya ko kuma in siyar.

Kafi kuzari da safe ko da yamma? Ba ni da wani lokaci ko da yaushe na kan kasance cikin kuzari ko da safe ko da yamma musamman idan ina da aikin da nake yi.

Wanne abincin gargajiya ka fi so? Abincin gargajiyan da na fi so shine danwake. Ina son danwake sosai.

Sau nawa kake share dakin ka? Ina share daki na aƙalla sau biyu ko sau uku a rana, domin tsabtace shi na kiyaye shi daga datti da kuma tsabtar nikaina.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh muna da sa hannu a saƙonninmu. Domin tabbatar da ƙarewa da kiyaye tsari kanmu. Domin gwado samun masu amfani da hakan su cutar da wasu.

Yaya sa hannun naku yake? Eh, sa hannun a Aƙalla yakai guda biyu, na shugaba da kuma na mataimakin shugaba. Sune sa hannun da muke amfani da su.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana ƙarfe goma na dare ko ƙarfe sha ɗaya, ya danganta da yadda lokaci ya ba da.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa ta hanyoyi daban daban, ta hanyar kiran waya, ta hanyar turar sakonni, ta hanyar rubuta sakonni, ta yanar gizo ko a rubuce a takardu. Akwai hanyoyi da dama da muke bi wajen sadar da saƙo.

Kana cin tafarnuwa? Eh, na kan ci tafarnuwa. Ha ka nan? Na kan ci tafarnuwa abinci. Sanan inaga an ci yajin tafarnuwa ma, domin yana da amfani sosai a jikinmu.

Wanne launin labulenku suke? Launin labulenmu shine ruwan madara da fari. Shine launin labulen mu da muke amfani da shi a ɗakinmu ko a gidanmu. Muna amfani da launin madara da fari.

Kuna sa inifom a wajen aiki? Eh, wasu lokutan mu kan sa inifom a gurun aiki, wasu lokutan kuma ba ma sa. Mu kan yi amfani da kayan mu na gida ne kawai a wajen aiki. Ba lallai sai mun sa inifom ba.

Wanne aikin gida kake yi kullum? Eh na kan yi share share, na kan yi goge goge, na kan ɗebo ruwa, da wasu sauran ayyukan gida dai da ya kamata. Na kan yi aikin gida sosai.